Kana sanya agogo? Eh ina sanya agogo. Ko yanzu ma ina da agogo a hannuna. Dalilin da nake sa agogo shine don kar in manta kuma ya taimake ni in san lokaci idan ina son yi wani abu kar in manta. Dalilin ke nan nake sa agogo.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Na fi son tuwo fiye da shinkafa domin tuwo yakan koshiyar da ni sosai. Amma dai akwai lokacin da zan so inci shinkafa, ko da shike ni ina son tuwo ne fiye da shinkafa.

Kana yin amfani da mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya. Nakan yi amfani da mataimakin murya idan ina so in yi vidiyo a waya na ko kuwa idan ina magana a cikin jama'a, nakan yi magana da mataimakin murya domin ya bani abin da nake so.

Kana sabunta shirye-shirye da kwamfuta? Eh, ina sabunta shirye-shirye da kwamfuta. Dalilin da nike yi haka domin in kawar da cuta wanda ke kama kwamfuta wato akan ce virus kenan. Nakan kawar da shi idan na shirya kuma na updating kwamfuta na.

Wadanne kayan aiki kuke amfani da su? Mukan yi amfani da kwamfuta, mukan yi amfani da biro, mukan yi amfani da maka, mukan yi amfani da, da abubuwa da yawa domin ni Mallam ne aj, a makaranta don haka mun yi, ina yi amfani da abubuwa da yawa.

Wani 'ya'yan itace kake fi so? Ni mai son 'ya'yan itatuwa ne. Ina son 'ya'yan itatuwa kaman dabino, kwara, kwakwa da kuma lemu da kuma, ah, guava dai duk kwaye, eh, kayan gwari ina son su.